Wani, wani lamiru kake fi so?

Nawa kudin wata la take a wata?

Wani irin takalmi kake fi so?

Sau nawa kuke yin taro a Maiku?

Yaya ka ke koyon fasa sabo?

Sai nawa, kake shirya da ke ka?

Ina kake cin abinci a wurin aiki?

Muna sadu a wurin aiki.

Kana yin ciniki a kansuwa.

Kana motsa jiki kullum.

A barka. Menene labarin ku mai albarka?

Kana tuna wa ƙora? Yes. Ka duba bayan ka diba ka bai ma ya mata nan don sun ɓaci kuma maba. Yana.

Kana ƙetara kafafu fo lokacin zama.

Yaya kake haikin shawari a wurin aiki?

Kana lullubi da biko.

Mene ne abun da kake tunawa daga yaro?

Kana shan ruwa man sau biyu.

Yaya kake magana ma saloni a wurin aiki?

Kana shan magani kullum?

Wani irin tufafi kake fi so?

Kana rera waƙa a lokacin waƙo.

Sau nawa kake kallon wa yanka?

Kana yin aiki bayan lokaci.

Sai nawa kake saka keke danko?

Ka Kana fin so kofi ko shayi?

Nawa ne 'yan wada gidan ku a gida?

Kuna yin gaba ta da ra wuta.

Yaya kake ganshe mota ne?

Wani irin kaya da kika fi so?

Wani irin kiɗi ka kake son ji?

Kana fin son tufafi a duka ko Sallah ke?

Wani irin mai kake fi so?

Kuna sanya inifom a wurin aiki?

Yaya kake son do fam kwa.

Kana duba kalanda kullum.

Yaya ka kake son zama?

Mai kake yin lokacin da kake jin damuwa?

Kana kunna kullum.

Kana bada shawari a wurin aiki?

Kuna iya yin AINAU.

Kana iya yin talle, igiya.

Wani layin jakar ku ta kuɗi?

Kana yin bacci da rana.

Kana yin amfani da maɗamaƙiya murya.

Kana fin son fa-faka ko eh si.

Wani fari ka ke fin so?

Kana da da ba gida.

Kana motsa fiya da mota ne?

Yaya ka ke jiran a layi?

Wani gidan abinci ka fi so?

Kana iya bada?

Ko jaranka suna da dadi.

Me kake yin lokacin da ka kanda murna?

Ina kai kyautar maha.

Wani la marin la barin ku suke.

Kana fin son zama a kujera ko tabarma?